Zogale, ku faɗa game da wannan ganyen da imanin mutane akansa. Eh, zogale gaskiya abinci ne mai daɗi kuma yana magani kuma yana wanke ciki daga wasu cututtuka in mutun yaci. Saboda zogale shi ya sa zakaga 'yan ƙauye suna ƙara lafiya, kuma ba irin shan magunguna suke kamar mu nan yan birni ba.

Birni ko ƙasashen waje suke takawa a gidaje. Eh to birni gaskiya sunfi dan suna birni akwai abubuwan buɗe ido da abubuwan more rayuwa duk a ciki. A birni ake samu ba a ƙauye ba. Su kuma gidaje a gidaje akwai irin kallo da sauransu dai.

Ku faɗa yadda kuke shirya gida idan baƙi za su zo. Eh, yadda muke shirya gida, za a sa yara su share gida sannan wayensu su wanke wanke a gyaggyara fulawowi, a zo a girka musu abinci. Ni kuma na je kasuwa na yi cefane sannan na kawo ayi musu abinci mai kyau.

Yaya na'ura ta sauya aikin da kuka sani? Akwai su da yawa mana suna sauya aiki kaman yanzu wayoyi da ake ai na'ura ne, to amma akwai wayan da take sauya aiki daban-daban. Ko wayadda kake amfani da ita, akwai sauya aiki da take wanda kai ba ka ma sani ba. Sai dai kaga kawai abubuwa sun sauya.

Ku gaya mana game da lokacin girbi. Eh, lokacin girbi in ya zo gaskiya ana samun kuɗaɗe saboda za a siyar da kayan hatsi za su yi sauƙi sannan kuma masu kayan hatsin manoma suma makudi za su je kasuwa siyo siyayya. Wayen su siya mashina, ayi ma yara aure, ayi siyayya komai dai ana sissiyi gaskiya.

Wacce waƙa kuka fi so? Eh, waƙar da muka fi so ita ce waƙa hamisu Bireka wanda ya yi babba, wanda aka ba shi awad a cikinta. Ita ce ake kira da manyan mata ne ake bayani akai. Bakandamiyan shi to ita ce waƙar gaskiya don wannan waƙan muke so.

Yaya kuke sayan kayan gida? Eh kayan gida muna siyan su ne da kaɗan kaɗan saboda ba sauri muke ba gaskiya. Komai muna binshi ne a hankali. In ka siya wannan da kaɗan, in ka ƙara samun kuɗi, saika siya wancan saboda ba kuɗi aikin gwamnati ka ke a ke biyan ka ba, business ka ke yi. To da kaɗan kaɗan za ka yi ƙoƙari karin ga siya gaskiya.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, wani zubin ina rabawa gaskiya. Saboda rabawa, yana taimakawa sosai da sosai kuma ana jin daɗi. Saboda duk wanda zaka ba, bayan ka raba za a ringa jin daɗi. Ana bayani, ai wa ne yana raba yanar gizo. To, kaga raba wanda za ka yi za ka taimaka da yawa.

Ku gaya mana yadda mutane suke taruwa idan anyi rasuwa. Eh to ana kiran kowa a waya ne a faɗa mai wane ya rasu, za a yi jana'iza ƙarfe kaza, wane ya rasu kowa za a kira shi a faɗa mai. To bayan an fafaɗa masu, lokaci ya kusa kowa zai zo ya tattaru sai ayi jana'iza sannan a ɗauke aka kai shi maƙabarta.

Ku gaya mana game da ƙauyen da kuka sani. Eh, akwai ƙauyuka da yawa ma. Akwai ƙauyen zariya, akwai ƙauyuka irin na bebeji da sauran su. Akwai. Akwai su ƙura garin Malam duk ƙauyukansu ma. Nan duk akwai su, dun mun sassansu. Kai.

Yaya kuke roƙon taimako daga wani? Eh to, roƙon taimako daga wani za kaje ne ka same ka ce wa ne "to ina cikin matsala ne, don Allah ina so ka taimaka mini" da kuɗi kaza zan danyi abu kaxa in ya fi ƙarfin kuɗin imma aro zai baka, to haka za ka je ka same shi ka ce mai don Allah.

Wacce manhaja ce ba za ku iya rayuwa ba tare da ita ba meyasa? A'a, ni dai gaskiya ban ga manhajan da bazan iya rayuwa babu ita ba. Komai zan iya rayuwa. Zan iya, baruwa na da ita da babu ita ni zan yi rayuwa na. To ai daman babu ita nake rayuwa daga baya kuma yinsa ta a raina.

Ku ba mu labarin wata rana da komai ya rikice amma daga ƙarshe ya daidaita. Kaman shekaran jiya, na sami irin wannan ranar Monday, na don samu wata matsala. Komai ya rikice min, amma daga baya ikon Allah komai ya dawo sai tila komai ya yi daidai saboda addu'o'i da nake yi.

Ku bayyana yadda ake ɗaukar hoto mai kyau. Yadda ake ɗaukar hoto mai kyau, mutum dai zai tsaya sai a ce ya ba da style za a ɗauke shi hoto. Sai su ba da style saboda style kala kala ne ake yi, ba wai wannan ba za a ce, yi kaza, yi kaza to sai ya ba da style sai a kashe mai hoto.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa mana. Na bar ƙofa, na bar ƙofa kullum saboda ɓarawo kai yazo ya min sata. Shiyasa nake kulle ƙofa sosai da sosai. Shine abinda yasa nake kulle ta don ɓarawo yazo ya ga abu ɗauka zai. Amma in ka kulle ba wanda ya isa ya shigoma.

Ku gaya mana yadda kuka zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan. Eh to, kowa da irinnasu, eh na zaɓa ne ni na ringa abubuwa biyu da na zaɓa na ringa yi irin karatun Alkur'ani haka lokaci zuwa lokaci da kuma lokacin da zan ringa shan wa'azi. To wannan sune abubuwan da na zaɓa kwanan nan.

Ku gaya mana game da tafiya ƙasa a yankin ku. Eh gaskiya akwai masu tafiya sosai, akwai masu zuwa ƙasashen waje suna yin ayyuka waƴansu kuma suna zuwa siyo kaya kaman wayoyi da sauransu. Kowa dai da irin ayukan da yake kai shi kasan waje daban daban kowa.

Yaya kuke sauraron waƙa? Eh to, sawa muke kowai mu ringa sawa MP3 kana zaune kana ji. In kama ka ga za ka iya bin ta, sai ka ringa bi kana mamin in ta. Abunda wasu sukeyi kenan ai kowa da yanda yakeyi ba wai kowa bane yake wanna a kanta.

Me kukayi kafin ku kwanta bacci me yake saku kuyi bacci mai daɗi eh to, zaman lafiya, gaskiya da jindaɗi shi yake sa mutum yayi bacci mai daɗi kuma da natsuwa. Wannan abubuwan sune wanda suke sawa. Amma in mutum na cikin bacin rai toh bazai iya bacci mai daɗi ba.

Wane abinci kuka fara koya dafawa yaya kuke koya? Eh abinci ai koyon shi bai da wahala, koyan abinci bai da wahala saidai mutum ya maida hankali ya iya saboda komai ai koya ma mutum ake yi. Toh ana koyama in Allah ya yarda zakaga ka iya da wurwuri ma. Kaga kamar shinkafa bata da wahala.

Yaya sayan kaya yake da kuma yaya yake zuwa? Eh, in ka siya kaya kaman misali a internet, to za'a sauko ma shi a jirgi ne a kawo ma shi. To amma lokaci bayan lokaci a ke kawo wa. Ba wai kana siya lokacin za a ce an kawo ma ba. Wani sai ya ɗau ɗan wa'insu lokuta.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eh, kyautar da nake son bayarwa ai kala kala ce. Duk wadda ta zo ne gaskiya ina ba da, wani zubin ina ba da riguna, wayan zubin ina ba da kuɗi, wani zubin kuma zaka ba mutum da yi waya haka. Diddega dai suna kala kala ma.

Idan kuka yi tunanin fasahar nan gaba, me yake burge ku? Eh to, abinda ke burgeni shine indai kuɗi yazo zaka iya yin abinda kakeso na fasaha to, wani abin rashin kuɗi ne yake hana waɗansu yi. To amma in dai akwai kuɗi, to insha Allah mutum zai ƙoƙari yayi.

Wacce rawa, wacce rawa ruwan leda yake takawa a rayuwar yau da kullum? Eh, ruwan leda gaskiya yana taimakawa unguwar mu sosai saboda mutane da yawa suna yawan shan shi. Saboda daɗe a kofi ne ake sha a ɗebo a fanfo amma, amma na ledar nan ana sassayan shi.

Tuwo da miya ku faɗa gameda wannan abincin da yadda ake cinsa ah gidan ku, eh tuwa da miya irin miyar taushe tuwon shinkafa yana da matuƙar muhimmanci kuma yana temakawa sosai saboda in mutum zai ci shi zai iya samun kuzari da kuma farin ciki amma wasu su kuma basa son tuwo sai shinkafa.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ina yin ciniki a kasuwa ma. Ai tararrayar kostoma shi yake kawo ciniki. In kostoma ya zo zaka bishi da daɗin baki da iya magana, kuma kana murna da zuwan shi da dai abubuwan da za ka ringa mai. To in dai kostoma ya ji daɗi, to gaskiya za ka ga ciniki ya zo ma da yawa ma.

Wace rawa, wace rawa rera waƙa take takawa a rayuwar ku? Eh, gaskiya kowa dai da irin na shi, amma ni babu wata rawa da rera waƙa yake takawa a rayuwata. Saboda bawai damuwa ne da ita ba, da dai karatu aka ce karantawa to shi ne na fi yi gaskiya damuwa da shi akan waƙa.

A ganin ku me gaskiya take nufi? Eh gaskiya ita ce amana, wanda an mutum ka riƙe ta, to ba wanda ya isa ya ga bayan ka gaskiya. Za ka daɗe kana abubuwa a kai saboda ita gaskiya ɗaya ce, in dai ka riƙe ta ba ka taɓa jin kunya ba. Amma lokacin da ka yi wannan to akwai matsala da ka canza.

Kana iya hawan keke? Eh, ina hawa keke sosai ma. Saboda hawan keke yana taimaka min kamar ina jigjiga jini ne. Shi yasa na ke hawan ta gaskiya, kuma ina jin daɗinta sosai da sosai ma. Saboda hawanta yana ƙara min lafiya da kuma kuzari ma. Wani lokaci haka.

Yaya kiran bidiyo ya haɗa ku da 'yan uwa da suke wasu birane ko ƙasashen waje? Eh kamar WhatsApp akwai bidiyo call da muke yi. Kowa zai ga kowa, za a ce "A ba wane mu gaisa." "Ah wane shi ne ya girma haka?" Gaskiya ya girma saboda bidiyo kol ne. Amma in ba bidiyo call ba ne na waya ne bayan da za a yi ka gane wane ya girma. Amma in dai bidiyo kol ne aka kira shi, to za ka duba ka gani. Za a ce ina Zainab ga tanan to bata mu gaisa. Ana gaisawa Zainab kece kika girma haka? Wallahi kuwa Umma. To me kika ci haka? Sai ta ce ai kazaa ta ci. Kai ma haka za a ce "ina wane, ina wane?" Su Usman, Kabiru da Zainab da Fatima, to duka kowa haka za a babba su wayan sai a gaggaisa.